Kana iya dafa abinci? Kana iya dafa abinci? Na iya dafa abinci. Na iya dafa shinkafa, na iya dafa tuwo da miyan taushe, na iya dafa wake, na iya dafa abinci kala kala. Ina dafa abubuwa daban daban. Kana iya tambaya, na iya nuna maka wasu abubuwan da nake iya dafawa. In na dafa abinci, abincin nan yana daɗi. Na iya dafa abinci. Na iya sa tukunya a wuta in dafa abinci. In haɗa wuta, in dafa abinci. In na dafa abinci yana daɗi sosai. Wane abinci kake so in dafa maka? Ka gayamun, ka gaya mun sunan abincin da kana so in dafa maka, ni zan dafa maka. In kana so in dafa maka da wuta, zan dafa maka. In kana so in dafa maka da zafi, zan dafa maka. Da sanyi, zan dafa maka. Na iya dafa abinci. Kana iya dafa abinci? Kana iya dafa abinci?

Me kake ci a wurin aiki? Ina cin abinci kala kala. Me nake ci a wurin aiki? Ina cin wake, ina cin shinkafa, ina cin tuwo da miyan taushe wasu lokaci. Me kuma nake ci? Ina gan ina cin abubuwa dabam dabam, da burodi. Da ma me kuma nake ci? Ina mashan ruwa, ina cin doya, ina cin dankali, ina cin me kuma nake ci ne, ina cin, ina cin miyan taushe, ina shan gwate, ina cin alale. Inna ci alale ma wasu lokaci ma ba ni koshiya. Idan ma ban koshi ba ma da alale, sai in kara tura da ruwa a kai. To ka gan in na tura da ruwa dole sai na yi geza. Na yi geza ka ga sai na koshi. Me kuma nake cin a wurin aiki? Kai amma ina cin abubuwa iri iri dabam dabam har da ma wasu taliya ma da ban taɓa ci ba ina gwada ci a wurin aiki.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? Yawancin lokaci ina jan wurare da wuri. Na gwammace ma in je wurare da wuri ma aka in je wurare daga baya. In naje wurare da wuri ina iya zauna in gane ma kaina, in huta tukuna daga baya, in jira in ga mene zai faru.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Ai sosai ma. In na fara amfani da ruwan rijiya ai bani zauna bani siyawa a nan wurin, sai dai kowane ta ibawa, na ta ibawa, na ta ibawa. Ina zubawa, ina diban shi daro daro, bokiti bokiti ina diban shi. A komamen da na san dai ina iya diban wannan ruwan a ciki. Diban ruwa kuma yana min sauƙi ba kaɗan ma. Idan na gwada diban wa wasu lokaci dai baya na dai tana siyawa a wuri ɗaya, in dai baya na ta yi ƙarfi ba ta mikewa to diban ruwa a rijiya sai ta saya. Tu kunna sai in zo in san ko yane zan iya ci gaba daga wurin. Idan na diba dai ya ishe ni dai ya ishe ni. Kokuma dai nake dibawa dai na gan abun da zan juya wannan ruwan a ciki babu sai in saya. Wasu lokaci kuma lokacin rani sai ka gan babu ruwa rijiya, to ka gan wancan kuma damuwa.

Wane irin yanayi kake fi so? Ina son yanayi kala-kala, iri-iri, dabbam da dabbam na su dai. Amma dai ya cancanta akan wane irin yanayi nake tun dama kame yanayin da nake fi so. Ina son abubuwan da suna sani in yi murna. Ina son abubuwan da dai na san dai ba za su sani in ji sauro ba. To ka gan yanzu haka ne yanayi suna nan iri-iri. Akwai yanayin da kake ciki ka gan kana cikin jin daɗi, kana cikin morewa, kana cikin gata, kana cikin abubuwan da yake sa ka kai tunani masu kyau. Kowa ma yake son irin wannan irin yanayin. Ni ma wannan yanayin ai na fi son irin ta. Mai yanayin da zai sa ni in ji sauro ko in ji haushi ko bari ko kar in ji daɗi. Daɗin wani abu dai gaba ƙi ɗaya da yake faruwa a rayuwa na. Ka gan wannan yanayin ba yanayi na ƙwari ba ne. Ina son yanayi na ƙwarai da yanayin gaskiya. Yanayin da ni ma na shige ta dama sa in ji ya jikina yanayin daɗi.

Kana biyan kuɗi ta waya. Ka gan yanzu hakannan ana biyan kuɗi dabam dabam ta waya. Ana biyan kuɗi ta sim card, ta wayan da zaka sa ka kira mutum ta waya. Kana iya sa kuɗi ta waya don ka biya abunda ka siya a shago ko a wurin siyan abubuwa. Amma dai ina faɗama kai na gaskiya, gaskiya, eh ina biyan kuɗi ta waya. Kullum dai duk me amfani da waya dole ne ya biya wani kuɗi ko wani kuɗi ta waya. Biyan kuɗi ta waya dai yana nan dole ne ma koma me koma waye da yake rike da waya. To dai in amsa wannan tambayan gaskiya, eh, yi ina rike waya kuma eh nake biyan kuɗi ta waya. Amma dai ni bani son biyan kuɗi ta waya kullum. Kullum kuma ina gwammance in biya kuɗi ta waɗansu hanyoyi dabam dabam ba lailai ba dai ta waya. Amma dai waya ya riga ya sa komai yayi sauƙi, biyan kuɗi yayi sauƙi. Eh.

Kana kunna sanarwar apps? Ai, ina kunna sanarwar apps kowane lokaci. To ka gani bani son sa ko, ko wani abu ya wuce ni. Shi yasa duk wani lokacin da nake da wayana bani manta wa sai na kunna sanarwar apps kowane lokaci. Duk kowane apps da nake da shi kamar WhatsApp, kamar Facebook, kamar Twitter, kamar TikTok, kamar Silentio, kamar email, kamar sanarwa, kamar har ma da kowane app dai da nake da shi a wayana. In dai wayan can na sanarwa ne ko wannan wayan na danne danne, na social abubuwa, yadda zamani ayi bani wasa da kunna sanarwar apps nasu. Domin duk lokacin da ka kunna wannan abun yana wuya wata saƙo ko wata sanarwa ta wuce ka dai ba ka gani ba. Dan kana kunnawa za su dinga na pop up a wayanka. Suna pop up a sikirin na wayanka dole ka ga da cewa haka zan abun da yake bayana.

Menene yake sa ka yi dariya? Ai, abubuwa kala kala iri iri suna sa ni in yi dariya. Ai, ka gan idan mutum ya mun kyauta, ya mun kyauta wani abun da nake so, ya mun daɗi a zuciya na ya faɗa, ya faɗa, ya fa'antari mun da zuciya na, ka gan dole sai na yi dariya. Idan kuma ka gan na ci abinci na koshi dole in yi dariya. To ka gan idan mutum ya gaya mun wani abun da nake so inji tun dama ka gan sai na yi dariya. Amma mutum ya yi magana ko ya faɗa mun abun da ban sa samani da cewa ma zan ji gabaƙi ɗaya ba, ka gan kuma sai na yi dariya. Ka gan kuma idan mutum ya bani aiki da kuma na gan aikin bai yi kovi ya ba kuma yana biya da kyau dole in yi dariya. In na sa kaya a jikina na gan kaya ya yi mun kyau a jikina dole na yi dariya. Ka gan in na sa ɗan kunne na ko kuma ka gan idan nake wuce wa wacacan yaren yan daga ya mun "ai ina son ka" dole na yi murmushi ko kuma na yi dariya. Abubuwa iri iri yake sa ni in yi dariya iri iri. Ka gan kamar ina jin kishin ruwa, idan ina jin kishin ruwa na sha ruwa na ji daidai ruwa mai sanyi ya bi ta makangaro na dole in yi dariya.

Ai zama kan giwa, katuwar giwa dai yana nan bisa bisa. Domin bisa kaga irin giwan da dai ana tambaya a kai. Indai katon giwan da na san dai ina tsoronsa. Zama a kan irin wannan giwan yana min wuya sosai. Amma dai kagan kananan giwa ina iya zaunawa a kai amma dai ba karya ban taɓa zama a kan giwa ba. Amma dai ina iya zama a kan giwa baƙo tsoro indai na ga wani ya zauna kuma giwa bai mata komai ba. Ina jin labarai dabam dabam a kan giwa wai basu yafe wa kuma basu mantuwa, shiya sama ina tsoro wani lokaci in zauna a kan giwa.